Eh ina, ina iya hawa keke sosai. Ina hawa keke, ah, duk inda zanje na kan yi amfani da keke idan bazan yi amfani da abun hawa ba. Ba don komai nake hawa keke ba, sai domin hawa keke yana ƙara lafiya kuma yana inganta lafiyan dake jikinka. Don haka ina hawa keke sosai kuma na iya keke sosai. Ina, ina hawan shi inje duk inda zanje kuma ina hawan shi inje in yi da abun da zanyi. Na iya hawa keke sosai matuƙa, ah, ina iya hawa keke.

Waneh launi labulenku suke? Toh Labule akwai su kusan guda kala daban daban kusan guda biyar a cikin ɗakina. A cikin falo akwai labule mai launin ruwan, ah, toka da ruɗe ruɗeɗin baƙi a jikinsa. Sannan akwai kuma, ah, kalan fari fari a jikinsa. Sannan, ah, kuma bakin kofa akwai kuma mai launin, ah, ja a jikinsa. A cikin ɗaki ma akwai labulaye. To, ah, sannan labulen da ke cikin ɗaki shi kuma launin ruwan madara ne da kuma ruɗe ruɗeɗen baƙi a jikinsa. Ah, akwai kuma labule a cikin ɗakin girki wato kicin da sauran ɗakunan. Akwai baƙi, akwai ja, akwai launin fari, akwai, ah, launin baƙi, akwai kuma launin kore, akwai launin shuɗi. Duka a cikin, ah, ɗakin yake. Waɗannan su ne launin labulayen da ke ɗakina.

Eh ina mike jiki da safe saboda duk safiya ina motsa jikina sosai. To sai sa nake mike jikina sosai da safe inda nakan dauki kaman awa daya ina mike jiki da safe saboda lafiya. A kullum wani zubin nakan yi tafiya da ita wannan manhaja na salanshiyo. Aƙalla nakan yi tafiya na awa biyu da safe sannan kuma in na dawo, n-min mike jikina dan tsalle-tsalle wanda jikina zai mike da safe sosai. To, a, abubuwan da nake yiki nan da safe ina mike jikina sosai domin yana ƙara mini lafiya.